Lokacin da na fi so a rana shine irin lokacin da ake ce ƙarfe huɗu. Dai dai lokacin da ka fara shiri, kana so ka bar wurin aiki ka koma gida. Dalilin da ya sa na fi son ƙarfe huɗun nan domin lokacin can na fara shirin yanda zan yi in koma gida daga isawa sai in tafi filin don in yi guduwa. Kafin nan dawo inzo ince zan fara sauran ayyukan da zanyi a gida. Kaga lokaci kuma irin ƙarfe huɗu lokaci mai kyau ne. Ka fara shiri ƙarfe biyar, ka tashi ka bar wurin aiki, ka isa gida kafin nan ƙarfe biyar da rabi. Ka yi wanka, ka fito ka tafi fili ƙarfe shida. Shi ne dalili kenan.

A wurin aiki kam ba'asa uniform amma za kayi sa kaya yanda za ka iya fita cikin jama'a ko kuma ka fita wani meeting hakanan a cikin jama'a. Dalilin da ya sa shine, idan kana fita cikin mutane, dole za kasa kayan da ya inganta ka saka kar ayi maka kallon da bashi ba shiyasa idan za'azo wurin aiki ana sa kaya wanda zaka iya ka tsaya a gaban jama'a ka yi magana su kalle ka da daraja. Wato irin kayan da kasa dashi za'a girmama ka. Irin kayan da ka sa da shi za a daraja ka. To yanda mu muka fi ganewa shine, mu sa kayan da ya inganta mu zo aiki.

Eh, ina riƙe lema a lokacin ruwa domin ba zan iya in fita cikin ruwan sama ban riƙe lema ba. Inba haka ba jikina da kayana kaf zai jiƙe kuma ina fita da wayoyina, na shiga na urar gizo da kuma zan iya in fita da kuɗi a jikina. Kuma akwai abubuwa da yawan da yana tafiya ta ga mutum ba zai iya ya fita cikin ruwan sama a hakan nan ba lema ba. Domin in baka fita da lema ba zazzaɓi zai kama ka sanyi zai shiga jikinka. Shi ya sa ni ina fita da lema. In yara ko ƴan uwana suna so su fita ina gaya musu su ɗauki lema domin ya zama dole ne su fita da shi karda su kama zazzaɓi.

Na fi son zama a birni, amma zaman ƙauye yana da daɗi. Menene dalili? Dalilin zaman birni yake da daɗi domin za ka samu, ka samu ganin duka abubuwan da ba ka taɓa gani ba. Shi ya sa zama a birni yana da kyau. Zama ƙauye ma na da kyau, don koyan noma.

To app ɗin danake amfani dasu sunanan guda biyu ina da Facebook wanda mutane na kiran shi blue app, sai kuma ina da WhatsApp. Sai akwai Instagram, akwai Twitter. Duka wa'yannan ina tura saƙonni da su. Domin ni mutum ne wanda ina son na'urar gizo kuma ina son koyan abubuwa da yawa. Shi ya sa dalilin kenan da ya sa ni ina aiki da wa'yannan abubuwa duka. Amma mafi yawa wanda nafi aiki dashi shine WhatsApp. Domin yana kai mun saƙonni da wuri da dawowa. Eh to inzakara wani ma achiki to sai TikTok.

Yanda nake kamala aiki da sauri shine in aiki yana da yawa, zan fara tura reports ɗin da wuri wuri. Yanda zan yi shine zan fara duba wanne ne mafi yawa sai in bi shi in yi da wuri. Ina gama wancan sai in shiga ɗayan. Kamun nan a ce wani abu na riga na yi kusan rabin aikin. To in ina son in kama aikin da wuri. Ya zama dole ne zan fara yin aikin da wuri wuri don gama. Amma duk da haka aiki kam idan ba ka nasu ka yi shi ba ba ra ka iya ka samu abun da kake buƙata ba. Dalilin da ya sa ke nan ni na dage da aikin sai kafun nan a ce za a yi wani abu na gama da wuri. Ina yin aikina daidai lokaci da hanzari.